Eh ina rabawa aduk lokacin da ayyuka suka mun yawa, na kanraba shiga wasu mutane domin na samu saukin aikin.

Abun da nake jin tsoro shi ne rashin gaskiya. Bana so na gan wani ya yi min rashin gaskiya, sabida haka ne ma ya sa bana son duk wanda zai yi min ƙarya.

Eh, a lokutan da ina zuwa gidan fim, a lokacin da bani da waya kuma babu TV a gidan mu. Amma yanzu da ya zamanto ina da shi kuma ina akwai TV a yi, bana zuwa gidan fim.

Eh ina jin shi kasan nan kuma ina son shi ma sosai saboda shi yana da daɗi ne fiye da yadda na ke mutum yake tunani sabida haka ina son shi.

Eh ina yi sosai. A duk lokacin da na ga sun yi sai sosai ina cije su ne. Musamman ma na hannuna ni dashi na ke yi. Bana ba wa wasu. Yin yankan farcen, ni da kaina nake yi.

Sau biyar zuwa sau shida na ke share ƙura, sabida ƙura ka zauna da ƙura ƙazanta ne, shi ya sa na ke yawan share ta.

Nakan tafiya wurare ne a mota ko da kafa. A duk lokacin da na shirya tafiya wani wuri ina tafiya ne a mota ko a kafa.

Lokacin da wani sabon fasaha ya fito, ina haba haba sannan kuma ina sauri ne na samu na koyi wannan abu, domin na san zai min amfani sosai.

Ya kan bambanta a kowane lokaci. Ba kullum bane na ke cin abu ɗaya. Wani lokacin ina cin macaroni ko spaghetti ko ɗan wake ko shayi da biredi ko doya. Dai kam kowane lokaci yana bambanta da abin da na ke ci a ko da yaushe.

Nisan da na ke iya tafiya a ƙafa yakan kai wa rabin mil. Ina iya tafiyar rabin mil da ƙafa.

Ina zubar da shara ne a gurin da ake zubar da shara. A kowane lokaci, har lokacin da nayi shara a gida nakan zuba shi kwandon shara. Sannan akwai lokacin da masu ɗaukan shara za su zo na gwamnati sannan in basu su tafi da shi su zubar a gurin da ya dace.

Ina karɓan baƙo ne, da mutuntawa da fara'a nake karɓan baƙo. Domin shi an ce baƙon ka annabin ka. Ina karɓan sane da da dare da dare.

Muna sanarwa ne a wurin aiki da platform inda muke akwai platform inda muke amfani da shi a duk lokacin da wani sanarwa ya tashi ko kuma mu samo mu haɗa taro gaggawa wajen sanar da wannan abu.

Ina neman izinin hutune a rubuce. Naka rubuta in kaiwa maigidana sannna yasa hannu sannna ya bani hutu.

Unguwar mu unguwa ce wadda take da mutane da yawa, sannan kuma tana da mutane iri iri, da ƙabilu iri iri, da yaruka iri iri, sannan kuma muna zaune ne cikin lafiya da lumana, da son juna da girmama juna.

Nafison gurin fanka ne saka sakiya. Dan sabida in ya yi yawa yakan cutar da lafiyata sannan kuma in ya yi kaɗan sosai zafi kuma baya bari na. Sabida haka ne sana'ufan saka sakiya.

Sau biyar su wa sau, su zuwa sau shida muke tsarkaka gidan namu.

A duk lokacin da muke aiki da kungiya, muna yin aiki ne tsakaninmu da Allah domin aiki tsakanin da Allah yakan sa wasu mutane suyar da dakai.

Ranar Litinin ne ke zuwa kasuwa. Domin kasuwar garin mu ma'ana kiran ta da Monday market. Ma'ana kasuwa jeta Litinin saboda haka naken zuwa na ranar Litinin.